To ina ƙoƙari ne in ga na killace kaina saboda kar in goga wani da farko sannan kuma ina zuwa asibiti a je a duba ni, a tabbatar da lafiyata me yake damu na. Wannan shine abin da nake yi sannan kuma in san wace irin mura nake yi, mururin suna da yawa.

Eh, a kasuwar mu gaskiya akwai shagunan da nake zuwa kamar irin shagon Mazad Mini Depot, ina yawan zuwansa da wajen Hamisu AI Investment duk a Bello road ne Singa Market. Sannan ina zuwa gurin sani isa gurin Alhaji abba. Sannan ina zuwa lawan show nakan shagonsu suma ina zuwa. Ina zuwa Hamir, ina zuwa Hamir wajen ra-- Hamisu Rabi'u Jingau. Sannan ina zuwa gudan Ayagi. Ina zuwa gidan Indomie wajen Alhaji Ali da kuma Alhaji Ado Dan Yaro. Duk waƴannan rumfunan ina zuwan sosai ina siyan kaya a guraren sosai.

To ina gaida mutane. Duban da na gani ko ina tafiya a kan mashin dina ne, zan muku sallama, zan wuce. Ko na san ka ko ban san ka ba, domin sallama a addinin musulunci abu ne mai mahimmanci. In naje kasuwa kuma zan leƙa dukkanin wani wuri da na san akwai manya a gurin ko kuma abokan aikina, za mu gaisa kuma za mu yi wa kowa fatan alheri sannan kuwa ya kuma wajan zamansa ya ci gaba da aikinsa.

Eh, gaskiya a fanka na fi son AC/DC saboda ita zata yi amfani da ko wacce wuta. Tana amfani da sola, tana amfani da kuma wutan NEPA a nan. Toh ka ga dole mutum ya ɗauki AC/DC saboda duka wanda aka kawo za ta yi amfani. Banbancin ace ka zaɓi ƙwaya ɗaya. Gaskiya, na fi son AC/DC.

To gaskiya da dai nayi ƙungiya amma yanzu gaskiya na fita daga cikin ta saboda yawancin ƙalubale da ake samu sosai a cikinta. Idan ƙungiya kai bai haɗu ba sosai kuma akan samu wasu mutane wanda haka wai sai ga suna jin haushin ka. To zaka ga koda ace ka kawo wani abu naci gaba, indai ƙungiyar ba shugabancin ta bane yake da karfi to wannan abun ba zaiyi tasiri ba gaskiya na jima rabona da ƙungiya saboda matsatsalun da mutane suke kawowa da kuma yadda ake cakuda da masu ilimi da marasa ilimi. Kuma ake bawa marasa ilimi kusan dama, saboda sunfi yawa. Dan haka to ko da masu ilimin sun zo yanke hukunci to tun da daman jahilan sun fi yawa kuma tunanin su iri ɗaya ne to sai ka ga abin ya ƙi yin tasiri a ciki.

gAiskia nafi son rubutu da biro, biro, saboda fensir na yara ne. Amma sometimes, wani lokaci kuma ina son rubutu da fensir saboda idan zan yi abu zan iya gogewa in gyara. Sai dai rubutu da biro yafi tabbas. Dukkansu kowanne yana da, iya da amfaninsa.

Gaskiya gidan abincin da na fi so ina son yakas, ina son kuma simra kuma dukaninsu abokanai na ne a gidan. Kuma ina zuwa in ci abinci a gurin hankali a kwance. Sannan kuma ina son in ci abinci a gida na, especially ma wake da shinkafa. A ko wata amarya ta tina nan ta iya dafa shi, sai dai hankalin ta, sai a hankali.